Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna. Ina son ɗaukar hotunan abubuwa daban-daban. Ina son ɗaukar hotunan sama saboda abin yana burge ni kamar da safe lokacin da rana yake shirin fitowa. Na kan zauna a waje domin naga yadda rana yake fita. Ina son ɗaukar wannan hotunan. Sa'an nan kuma ina son naga rana zai faɗi. Na kan je na hau babban tsauni. Akwai wani dutse da ake fasawa a nan unguwar mu, babban dutse. To, na kan hau wannan dutsen nan domin kawai na kalla yanda rana yake faɗi. Ina son ɗaukar hotunan wannan abubuwa. Sa'an nan idan kuma ana biki ko sha'ani, nakan ɗauka hotunan mutane da wayana. Dan yana daga cikin abin da yake burge ni idan bana wani abu sosai. Ɗaukar hotuna yana da matuƙar burge, yana matuƙar burge ni sosai, sosai. Sa'an nan kuma na kan ɗauka hotunan abinci don ni mutum ne ma'abocin san yin girke-girke na abinci. So nakan ɗauka duk abincin da na yi, da na dafa domin ya zama kamar tarihi a nan gaba ko kuma na kan ajiyeshi a wasu collection din abubuwan da ni nake dafawa ko na girka da hannuna. Saboda ko da nan gaba zan iya nuna ma matan da zan aura ko kuma in nayi zan iya tura ma iyaye na ko kuma idan nan gaba ina so na buɗe gidan abinci, so zan iya providing irin wannan kayayyakin abincin da nake yi. Sa'an nan kuma ina son ɗaukar hoton motoci don ni mutum ne ma'abocin san motoci na zamani. Motoci luxurious motoci kamar su irin su Bentley su Peugeot su Porsche su wainnan duk dai wani motoci dai su Mercedes Benz, BMW. Ina son ɗaukan su don ni mutum ne ma'aboncin son ɗaukar hotuna. Sa'annan kuma ina son ɗaukar hotunan yara kamar jarirai, kamar yaran da aka haifa idan muna posting ɗin ORT a cikin asibiti. So nakan so na ɗauka yaran da aka haifa saboda suna matuƙar burge ni. To wannan yana daga cikin dai abubuwan da nake ɗauka.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a kowace rana. Idan na tashi nakan je fara zuwa kasuwa ne ƙarfe tara na safe, domin na je na buɗe shago na. Don ba ka san me Allah ya tsara maka ba, ba ka san wane ƙaran ciniki zaka yi a wannan lokacin ba. Sa'an nan kuma nakan tashi ƙarfe shida. Amma ranan Lahadi nakan je kasuwa da misalin ƙarfe ɗaya ne. Sa'an nan kuma na tashi ƙarfe huɗu, saboda a ranan nakan so na zauna da iyalina, nakan so na zauna da matana, nakan so na zauna da 'ya'yana domin su ma su sami lokacina. To wannan ranar Lahadi gaskiya dai kawai nakan ɗan je na ɗan buɗe shago dai na 'yan wasu awanni. Ba na zama na yi daɗewa ko na gini a cikin yin shago. Saboda rana ce wanda ya kamata mutum ya ba ma iyalinsa haƙƙi. Ka ga matanka dole ka ba ta haƙƙi. I haƙƙin itama ganin cewa tana matarka kuma ta samu lokacin ka. 'Ya'yanka su ma su sami lokacin ka. Tun da kaga duk ranan da aka ce ranan aiki ne, working days ke nan, zaka ga daga Monday nan zuwa Juma'a mutum yana tafiya kasuwa ne tun ƙatfe tara kuma ba zai dawo ba sai ƙarfe shida na yamma ko wani rimma sai bakwai ma. Saboda maybe akwai go slow a hanya kafin mutum ya baro kasuwa ya zo gida. To zaka ga lokacin ya kasance. So ni a kasuwata ina sana'ar saida shaddoji da atamfa na mata. Sana'a ce mai albar saboda sutura dole ne. Mutane suna son dole su sa sutura. Don zaka ga atamfa akwai tun daga kan naira mai ɗan kyau tun daga kan naira dubu talatin har naira miliyan akwai atamfofi da mata suke zuwa siya. Haka kayan maza yanzu kayan maza da aka fi siya shine melons. Melons innan ya danganta da yadi nawa mutum yake so. Wani zai ce yana son yadi biyar, wani zai ce yana son yadi uku, wani zai ce yadi huɗu, wani zai ce yaji bakwai, wani zai ce ma yadi goma. To duk muna ƙoƙari muna raba wannan melons nan domin mutane su samu abin da suke so. So kuma sana'a ce mai matuƙan albarka a cikinta kuma sana'a ce wanda idan mutum ya ji tsoron Allah to gaskiya zai samu alheri cikinsa.

Wani lokaci kake wanke kayayyaki? Gaskiya lokacin da na fi wanke kayayyaki na fi yin shi lokacin weekend ranar da ba aiki ke nan, kamar ranar sati ko Lahadi. Wani lokacin na fi wanke kayayyaki especially kayana manya na sawa, dan ni na kan wanke kayana da kaina domin in na ba da wanki akan ɓata mun kayana ko amun ba abin da nake so. To gaskiya wannan yasa na kan dage damtse na zauna da kaina naga na tsaftace tufafina sun fita kuma na san kayan da ya kamata na haɗa su a wajen wanki da kuma kayan da bai kamata na haɗa su a wajen wanki ba. Kayan na kan wanke kayana ne gaskiya aƙalla a wata sau ɗaya. Sai dai kuma na kan wanke kayan inner wears ina kamar boxers ina da singlet na kan wanke su aƙalla duk sati na kan tattara su, na jiƙa su a cikin omo da kuma in sa musu hypo domin kayana su fita. Na kan wanke wannan duk a sati aƙalla sau ɗaya. Na kan ɗauka a cikin ranar aiki ne ko daga Monday zuwa Juma'a na kan yi dauke wan nan lokacin nayi amfa nayi na wanke. Kaman yanzu misali yau na jiƙa kayan da zan wanke so ina so yau zuwa anjima sai na wanke kayayyakin inner wears ina da kuma kayan labcoat ina na zuwa makaranta. Amma dai manyan kayana na kan bari sai idan wata yazo ƙarshe sai na tattara su naje na bada na naje na wanke su da kaina.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR. Nakan yi amfani da wayana na haska lambar domin na tabbatar da biyan kuɗi ko kuma na tabbatar da kayakin da na saya a original ne. Kaman akwai wani mai da nake shafawa na ƙuraje a shekarun baya, ana kiran shi da Fumbaƙe. To nakan duba QR code nashi na tabbatar da ingancin wannan mai ɗin sabida anzo anyi fida shi a kasuwa. Wanda bai da inganci kuma ba zai ma mutum abin da yake buƙata ba. So a wannan dalilin yasa na koyi amfani da QR code. Sannan kuma idan na je irin babban shopping mall sayan kayaki so nakan yi amfani da QR lambar QR ɗinnan domin biyan kuɗi kuma yana da sauƙi gaskiya kuma bam manta lokacin da nake ƙasar Sudan nakan yi a-- nakan duba kuɗin abu ba tare da na kawo shi wajen kanta domin a duba mun kuɗin shi ba. Akwai ina habu'in a jikin, a jikin shi, a jikin shi shopping mall ɗin wanda zaka ɗauka abu kaje ka duba ka kuɗin shi in ya maka ka ɗauka in bai maka ba ka dawo ka mai da shi ba tare da kaje ka dinga yawo da abu ba ka kai shi wajen kashiya. Sa'annan ance maka kuɗin shi ka zane ko be maka ba ko kuma kuɗin shi yayi sauƙi ko kuma haka ba abin da kake buƙata bane. So gaskiya wannan abun yana daga cikin abin da aka samo na ci gaba.

Kana tauna wa goro? Eh nakan tauna goro. Nakan yi amfani da goro domin yana ƙara ma mutum ƙarfin maza. Nakan, nakan tauna goro ma haka kawai idan irin na ji zuciya na yana tashi ko kuma idan mura ya dame ni sosai nakan tauna goro. Akwai wani goro da ake kiran shi da namijin goro, yana da ɗaci so nakan tauna wannan goro nan domin ya ba ni abin da nake buƙata. So sa'an nan kuma nakan yi amfani da shi goro kamar namijin goro nakan niƙa shi a blender sa'an nan kuma nakan zuba haɗa shi da lemun tsami sai na sa shi da zuma na sha shi. Idan iri na, wajen ban iya gamsar da iyali na ba kenan so nakan yi amfani da wannan hanyar gamsar da iyali na. So abu ne kuma wanda ke ƙara ƙarfin maza, kutan mutum kuma za ka ga mutum bai saurin kawuwa idan yana saduwa da matansa. So gaskiya goro yana da matuƙan amfani a jikin mutum. Sa'an nan da in na ga ana cin goro sai in ga kawai a bari na a tsofaffi amma daga baya da na gane am, amfaninsa so ni ma yanzu na shiga sahun wanda suke tauna goro.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, nakan yi amfani da kwamfuta. Na iya amfani da kwamfuta tun ina ɗan firamari. Na bam manta ba, na fara amfani da kwamfuta tun ina ɗan firamari, three kenan. Mukan je computer lab, akan koya mana yanda ake amfani da shi. Na koya sai yanda ake amfani da su Adobe PageMaker, na koya yanda ake amfani da PowerPoint, na koya yanda ake amfani da Microsoft Word, da kuma Microsoft Numbers. Wanna duka, na koya yanda ake amfani da su. Kuma na koya yanda ake typing, na koya yanda ake tura saƙonni da kuma yanda mutum zai amsa, saƙonni. To kwamfuta abu ne wanda duk wani ɗan zamanin, nan yakamata ya koya, domin kullum rayuwan ana ci gaba ne. To yakamata mutum ya dage, ya dage damtse, ya koya yanda ake tafiya da zamani. Wannan abin kamar na AI ɗinnan da muke yi, abu ne mai matuƙar amfani wanda duk ɗan adam yakamata a ce ya koya shi. Duk wanda aka haife shi a cikin zamanin nan, ya koya yanda ake amfani da shi. Domin rayuwa ce nan gaba da za a koma ta. Komai a kwamfuta, in baka iya ba abu zai zama ma mutum matsala. Yanzu ko a asibiti ne kana ɗan tura, kaɗan duba soshiat, GTBank kana tinka, duk abubuwan sun yi sauƙi. Shi kwamfuta gaskiya yazo huna da sauƙi ne a rayuwa, amma kuma ya maida mutanen mu da ya kuma lazy. Wasu kuma suna amfani da kwamfuta ɗinnan domin yin abun da bai dace ba.

Wane wasa kake sanyi? Wasan da nake sanyi ina son wasan ƙwallo. Ni mutum ne wanda tin ina yaro na kan so wasan ƙwallo, na kan so na buga ƙwallo a cikin gida. Lokacin ko ni kaɗai ne na kan buga ƙwallon roba. To daga baya kuma nazo na fara buga ƙwallo tare da neighbors ɗinmu. Mu mukan buga a cikin tsakar gidan su, mu kan buga two two players ko kuma three three players. Hakan mun ke buga a cikin gidan su. So wannan wasan yana daga cikin wasan da nake so kuma na kan jin daɗin buga shi. Sa'an nan kuwa da na fara girma na kan so wasan guje guje, kamar wasan gudu. A makaranta muna yin irin su hundred meters, fifty meters da irin su hurdles ɗin nan. Na kan yi ƙoƙari, nayi participate a irin waɗannan wasannin nan. Wasannin motsa jiki na kan ji daɗin yin wannan wasan nan. Sannan kuwa na fara shiga secondary school, na fara koyan wasan basketball. Shi ma na iya shi sosai kuma har gobe ina fatan nan gaba na zama babban professional footballer ko kuma basketballer a duniya idan na yi wannan wasan. A kuma nan gaba ina son na zama wanda zai bi, zai, zai, zai jagoranci Najeriya a wasan hundred meters ko fifty meters na duniya. Ina son wannan wasan gudun nan sabida mentor ɗina shine Usain Bolt. Ina son yanda yake gudu kuma yanda yake hazaka wajen yin gudu ɗin nan.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh muna da manufa na wata-wata. Muna da manufar tara nera dubu hamsin a kowane wata. Na dangin mu wani famili ba tare da sai wai ace wani abu ya taso ba, za a fara neman yadda za a yi a taimake mutum ko za a yi wani abu na family. To wannan dubu hamsin ɗin da muke tarawa, mu wa da dangin mu tara ni yaran maman mu sai kuma da maman mu mu goma. To muna haɗa nera dubu biyar-biyar kenan kowane ɗa a cikin gidanmu da kuma maman mu. Sosai mu haɗa nera dubu hamsin duk wata. So wannan ɗin nan ana tara shi a wani joint account da aka buɗe domin idan wani matsala ta taso na a aure mutuwa, taimako ake bukata a family, to ba tare da wani ya ga an tako rana ba sai a ɗauka wannan kuɗin don ganin cewa an taimaki family ɗin mu. To wannan abin gaskiya yana bunge ni kuma ni ma ina son nan gaba idan nayi abin ne zan yi ma ƴaƴana wannan tsarin da muka kawo da muke yi don ganin cewa mun taimake junanmu ko mun taimaki ƴan uwannu. Yanzu a wannan in wani bai biya ni kuɗin makaranta ba ko wani bai da kayan abinci, to akan ɗauka a cikin wannan kuɗin nan a ba da ko ina an yi rantsuwa ana son a ba da sadaka ko a kai abin sadaka, to mukan yi amfani da wannan kuɗin domin ganin cewa an taimaki juna.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Nakan iya kunna wuta ta lantarki, nakan kuma gyara shi idan ya ɓaci. Sa'nan kuma nakan iya kunna wuta na murhu. Na iya haɗa gawayi, na iya kunna shi na sa gawayi na a cikin frying pan domin wajen haɗa shi, domin yin amfani da shi wajen girki ko kuma wajen dafa mawanka ko wani abu zai da sauran su. So abu ne wanda ya kamata ace duk wani magidanci ko wani matashi a ce ya iya. Don mutum zai iya samun kanshi a wani waje da idan ya tashi da wannan rayuwa na ajebo din nan bai iya, sarrafa abubuwa ba to zai sha wahala wajen yin abubuwan nan. Sa'an nan na iya kunna wuta na gas dan domin yana shiya mafi sauƙi wajen yin amfani, wajen girki, wajen dafa ruwa da sauran su. So abu ne wanda duk wani magidanci ya kamata a ce yana da shi a gidan sa'an nan ko mutum yana da gawayi ko ice wannan idan ba gas ɗinnan zai yi amfani da shi ko kuma mutum ya sayi electric wajen kunna wuta.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyar ganin cewa na taimakesu ta hanyar da zasuji daɗi a rayuwansu. Ta hanyar in mutum yana buƙatar kuɗine, nakanyi ƙokari naga, na taimake shi, ya yiwu gudan abinda zan iya daidai ƙarfina, na taimakeshi ta hanyar ba shi wannan kuɗin. Sannan kuma nakan taimake mutane ta hanyar basu abinci idan mutum abinci yake buƙata. Zuwa nakan tabbatar da cewa naba mutum daidai gwargwado iya abinda zaici. Sa'annan kuma idan ina da hanyar dazan iya kai mutum a taimakeshi, shima nakan ƙokarin don ganin cewa anba shi wannan babban taimakonnan. Kaman daga wajajen manyan mutane a ƙasanmu, 'yan siyasa, irin shuwagabanni da kuma manyan iyayena, iyayen gidana, to nakanyi ƙokari na taimake mutum a ta wannan hanyar nan. To kuma zakaga mutum yaji daɗi don ganin cewa nasa, ina daga cikin wanda suka kasa aka taimake shi.

Kana kwana a ciki? Eh, kullum ina kwana a cikin ɗakina. Kuma duk inda naje na dawo, komai dare komin inda naje na tabbatar da cewa na dawo cikin gida. Idan kuma nayi nisa daga gida nakan tabbatar da cewa na dawo nan cikin asibiti hostel inda nake da ɗaki na tabbatar da na kwana a nan wajen. Gaskiya dai waje biyu nake kwana a cikin rayuwata, inda ka kwana a cikin gidanmu sai kuma na kwana a makaranta a ɗakina na makaranta nake dashi wato hostel. Bana zama a ko ina kuma bana zuwa gidan wani na kwana. Dole ne na riƙe mutancina da kuma mutuncin iyayena da kuma inda aka kama mun. Dole tabbatar da nan nake zaune ba tare da na gaza ba a inda nake. So shine gaskiya abin da ya kamata mutum ya tabbatar yana yi a koda yaushe, a san inda kake, a san kuma mutum kuma yasan tarbiyan gidansu da aka basa ba tare da ya je ya kwana a inda bai kamata ba ko mutum ya je yawo inda bai kamata ba.

So nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu aƙalla sau biyu a kowace rana. A kan tabbatar da cewa an share ko'ina da ko'ina da safe idan aka tashi, inda za a wanke, inda za a goge da kuma inda ya kamata a share. A kan tabbatar da cewa an share falo, babban falo da ƙaramin falo, a tabbatar da an shanye shi kuma an goge shi a kowace rana. Sa'annan kuma a tabbatar da cewa duk kwanaki, duk kowa, duk abubuwan da aka yi amfani da su ko kwanukan da aka ci am-- da aka ci abinci da su, a tabbatar da an wanke su sun fita tsabtsab kuma an ajjiye nasa inda ya kamata a ajiye su. Kuloli an kai su inda ya kamata a ajjiye su. So domin mu sami tsaftar kitchen. Sa'annan kuma a tabbatar da an yi amfani da chemical domin a goge kitchen. Sa'annan kuma a wanke bayi, shi ma a yi amfani da abin toilet cleaner, a yi amfani da kuma cleanser da sauran su wajen tabbatar da cewa an wanke toilet kuma an ɗan zuba chemical domin a kashe ƙwayoyin cuta. Sa'annan na tabbatar da cewa an cire duk wata yana da yake cikin gidan. Sa'annan kuma tabbatar da an share tsakan gidan wataƙila kuma gaban ranar satiya na diji, tabbatar da cewa a cikin sati ko lahadi an tsarkake wajen cikin gidan. So wannan shine tsaftar da muke yi ma gidajenmu.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yanda muke sadarwa wajen aiki mu kan kira junanmu ta waya. Idan mun magana ne tsakanin kai da wani, idan kuma magana ne na collectively kaman gaba ki ɗaya, group ɗin ma'aikatan za a yi magana. To akwai group kaman na Telegram da kuma ta WhatsApp da ake tura saƙonni. Sa'annan za a tattauna ko wani matsala. Sa'annan kuma idan kuma ana buƙatan collectively za a yi magana a lokaci guda, to mu kan yi meeting Zoom message ko Zoom meeting da za a zauna a tattauna. A sanar da saƙonnin ko kuma a sanar da saƙonnin sadarwa a wurin aiki. Sa'annan kuma idan kuma ana wata aiki ne, to za a iya ƙirƙirar gaggawar meeting, wato yana da a sadarwa da mutane magana ta mai mahimmanci a wannan, kamar wanci gaban aka samu wani aiki to za a yi magana ko kuma wani babban aiki da za a yi. Aji ra'ayin mutanen su, a kan yi amfani da wannan lokacin wajen ganin cewa kowa ya fahimci abin da ake buƙata a wannan lokacin na aiki.

Me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki nakan tabbatar da cewa duka aikin da aka bani na yi shi amma a cikin tsoron Allah kuma na yi shi a cikin imani kuma na yi shi a cikin yanda ya kamata na yi ba tare da na ci zarafin wani ba ko kuma ba tare da na yi abin da bai zan yi don na binge ba. Nakan yi aikina ne tsakanin da Allah kuma nakan yi aikina iya gwargwadon yanda na fahimta idan kuma ban gane ba, nakan tabbatar da na yi tambaya a wajen aikin, nakan tambayi ogan mu ko nakan tambayi yanda za a yi a samu cigaba a wajen aiki. To wannan abin yakan sa gaskiya kowa yana alfahari da ni a wajen aiki kuma kowa yana maraba da ni kuma kowa yana son yin aiki da ni. Domin idan za a yi ka ga yanda za ka ga an ƙara maka aiki abune da za ka ji daɗin shi sabida duk wanda ya ƙara maka aiki a wurin aiki to yana ganin cewa ka iya wannan aikin ne. To kuma yakan sa a ba wa mutum ƙarin matsayi, ƙarin girma da wuri sabida ganin cewa yana da hazaƙa kuma yana da ƙwazo wajen yin aiki.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yanda nake son dafa ƙwai ina so na dafa ƙwai ne ya dahu. Ba tare da na dafa irin na turawa yanda suke dafawa ba, na minti biyu ko minti uku. Aƙalla nakan dafa ƙwai na minti sha biyar zuwa minti ashirin wanda komai na shi dahu. Har cikin ƙwan nan yellow ɗin nan wato ƙwaiduwa ɗin nan shi ma ya dahu. Ba na son na ji shi da ruwaruwa gaskiya. Tsanni bai mun daɗi. Shiya sama ni ƙwan turawa yanda suke gasawa ko suke soya ƙwansu bai mun daɗi saboda zaka ga wai gefe ɗaya suke gasawa ba su gasa ɗayan gefen. To ni gaskiya abin baya burge ni. Nafiso na ji ƙwai ya soyu ko kuma ƙwai ya dahu yanda ya kamata. Dole ka dafa ƙwai haka misali ƙarfe minti sha biyar zuwa minti ashirin haka nake dafa ƙwai. Ba wai kawai na dafa ƙwai na minti biyar ba ko minti bakwai. Sai dai wani zaman idan ina sauyin nakan dafa ƙwai a cikin indomi na wanda na san ƙwaiɗuwan baya dahuwa sosai yanda ya kamata sai dai ya dauri na iya na shi. So haka nake dafa ƙwai.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ni mutum ne ma abokin san ruwan sanyi. Nakan sha ruwan sanyi a ko da yaushe. Nakan sha ruwan sanyi da safe, nakan sha ruwan sanyi da rana kuma nakan sha ruwan sanyi da daddare. Ni mutum ne gaskiya nakan shan ruwan sanyi. Kaman misali idan na dawo daga makaranta, to abin da nake fara ɗauka a firij ina shine tabbatar da na sha ruwan sanyi saboda shi yakan sa ni ɗan yi cooling down. In ji, in ji temperature na ya sauka kuma jikina ya rage zafi. Ruwan sanyi na da matuƙar daɗi kaman mutum idan ko kuma nakan sha ruwan sanyi lokacin da na kai azumi ina jin daɗinsa saboda lokacin zan ji makwoshina ya bushe sanda nake azumi. Amma idan na sha ruwan sanyi zan ji makwoshina ya buɗe kuma zan ji daɗi sosai wajen ganin cewa na yi abin da ya kamata na sha ruwa.

Menene abin sha da ka fi so? Abin shan da na fi so gaskiya ina son shayi. Ni mutum ne wanda nakan sha shayi da safe, nakan sha shi sau biyu sau uku, nakan sha shayi da rana kuma nakan sha shayi da daddare. Duk sanda zan zauna karatu nakan so na zauna kusa da kofin shayi na. Shi yasa a koda yaushe in zan shiga karatu nakan kunna hita na domin na sha shayi. Ina son shayi sosai don shayi abu ne wanda yake birgeni kuma abu ne wanda nake so a koda yaushe. Sabida shayi gaskiya duniya ne. Da ba na, da ni mutum ne wanda ban wani damu da son shayi ba. Amma zaman da na yi a ƙasar Larabawa, ƙasan Egypt da ƙasan Sudan da na yi, ya sa na, na zama aboki son shayi. Sabida anan ne naga ana shan shayi da safe, da rana, da daddare. Komai rana zaka ga balarabe ya zauna yana sha maka shayi. Da ni nake ganin abin kaman hauka ko wauta. Amma sai na gane wannan shayi ɗin yana rage wa mutum wani zafin da yake ji a lokacin da ake tsananin zafi a irin ƙasar Larabawan nan.